Kaifa. Ai kasancewan ina da tarihi mai tsayi da shan shayi. To wannan tarihin yana tafiya da wuta lokaci guda tun da ka ga in ba wuta ba shayi. Eh duk da dai shayin shi ma in ba wuta ba shayi kam in ba wuta amma dai wanda yafi muhimmanci shi ne wuta. In ba wuta ka ga ba shayi. So farko farkon dai lokacin da nake fara shan shayi da yi ke a gida ne lokacin. Ina ƙarami ƙarami haka lokacin ban gama a kwarewa akan lamarin shan shayi ɗin ba ko kuma dai in ce dai shekaru nawa kaɗan ne lokacin tun ina secondary school. To a wannan lokacin a gida akwai irin gas cooker dinnan. I mean electric cooker. To wannan electric cooker ɗin shi na ke zuba ganyen shayin da ruwa a ciki sai in kunna shi. In na kunna shi sai in ba da in mintuna kafin nan ya tafasa ya tafasa. In na zo sai na saka sugar da lokacin ba kamar yanzu ba ne. Lokacin a tare sai ya fara tafasa na ke sa sugan amma kaga yanzu tare na ke sakawa saboda su tafasa tare kawai ko mai ya nuna. Lokacin a wancan lokacin ka ga zan iya cewa, a bana kunna wuta irin dai kuka ce kunna wuta kam na san kuna nufin wuta na gargajiya ko da ice ko da gawayi mo to gaskiya a wancan lokacin ba na yi. To ana nan ana nan tafiya tayi tafiya, mutum ya ƙara girma ya samu kanshi a inda ba gida ba to sai ya zama na daga wannan lokacin na ainihin a fara mu'amala da wato ainihin gawayi, garwashi. To wannan lokacin kamar abun da yake faruwa yayinda nake kunnawa idan a cikin gida ana girki to dama suna yi ne da gawayi da ice. Wani lokaci da gawayi amma dai yawanci da iccenne. To idan ya zamana da ice ne aka yi aka kunna ya zama yana ba da wuta to ka ga a gawayi zai samu kenan garwashi zai samu. To ni kuma a lokacin ina da gawayi akan abun da ake cewa mangal sunan abun mangal. Abune wanda ake zuba mashi gawayi ko garwashi duka a kai. To in na samu mangal ɗinnan sai in saka iya adadin gawayin da nake so na yi amfani da shi sai na ɗaura wannan garwashin wanda ake girki da shi sai in ɗaura shi akan gawayi. To na ɗaura shi a kai sai ayi tafifitawa. Ayi ta fifitawa da hannu kana ta ɗaga shi kana waina shi kana waina shi kana waina shi kamar yanda dai ake yi da kamar yanda za ka ga masu guga su ma za ka ga suna irin wannan waina masu guga da ayon na wuta na ga na gawayi nake nufi. Su ma za ka ga suna irin wannan fifita wutan. To wannan kenan to daga lokacin ka ga za a iya cewa kenan yanzu ina iya kunna wuta. Amma dai da itace ne gaskiya ban taɓa kunna wuta a kan itace ba. Eh ban taɓa kunna wuta a kan itace ba. Amma da gawayi kam to wannan kam na zama ƙwararre kuma gawayin ma wani lokaci ana samun wanda ake cewa ƙiriya. Shi ƙiriya yana da wahalan kunnawa. Zai ba ka wahala kafin ya kunnu sai ranka dubu ya ɓace. Ka yi ka yi ka yi ka yi kamar yanda na gaya muku saboda dafa shayi na samu experience na kunna wuta kala kala. Ka yi ka yi ka yi ƙiriya kenan kawai dai sai in ka yi sa'a ne ka nace zai kama to amma kuma in ya kama fa kamar yanda yayi wahalan kunnawa haka yake da wahalan kashewa. Zai yi taci ne kawai. To akwai kuma mai kyau wanda shi in ka ɗan sa garwashi akai ka huɗa zai kama ba tare da wani ɓata lokaci ba. In kuma ana iska ne in a waje ne kaga in ka ɗaura gawayin ka ɗaura garwashin a kai to iska zai dinga hura shi amma dai babu abun da yafi ga garantii kamar a ce ka dinga waina shi dinnan. To shi ne in ya ɗan kama to sai ka iya ajiye shi a ƙasa iska sai ya cika wada--

To gaskiya dai wannan tambayan da kuka yi shi kam. Bani da amsa da yawa a kanshi gaskiya. Amma dai, musafaha ya danganta ne kasan yanzu wato muna wani zamani wanda musamman mu naj mutanen Afrika, Afirkan ma arewa, mutane wanda ba su da ɗabi'an karatu kwata kwata. To mafi aksari a cikin kaso ɗari zaka samu kaso casa'in da bakwai basa karance-karance in banda dai irin na makaranta haka curriculum da sauransu. To ni kuma gaskiya na taso a inda Alhamdulillahi, na taso a environment ɗin da yasa ni tun ina da ƙarancin shekaru nake karanta littattafai. Tun a lokacin kama daga na addini zuwa novels zuwa na makarantan, na makarantan ne ma nake yin shi sama sama. Shi wannan na wajen sai ya zama na hankali. Nafi zuwa kanshi, nafi sha'awanshi. Abunda ya shafi addini, tarihin addinin musulunci da sauransu. Misali akwai wani littafi tun ina wan can lokacin ƙanan ƙarami sunanshi Imamate and Leadership. Littafi ne da yake tattaunawa, yake tauna yanda Imam Ali shine halifan Manzon Allah. Kawai dai anyi mishi coup ne an ƙwaƙƙwa ce. Wannan yayi ya tafi wannan yayi ya tafi wannan sai aka kashe shi. Sai ya zamana mutane sun tunƙari Imam Ali. To irin waƴannan abubuwan. Sai kuma abubuwa na aƙidu na mazhaban Jafariya. Shima na kakkarants. Akwai wani littafi, meye sunan shi ne? Kan wani yaya na ne shima ya bani. Wani abu Laws of Islam menene kam. Wallahi na manta sunan shi. To wannan littafin a cikin shi na ɗauki fiƙihun mazhaban Ahlul Bayti. Ina karanta shi, ina bibiyan shi, ina gyara fikihu na, yana daidaita da na mazhaban Ahlul Bayti. E to, to a lokacin ina yaro sosai dan teenager ne, teenager ma ban yi nisa ba irin maybe sha huɗu haka. To a wannan lokacin kuma gaskiya mu a environment ɗin mu na nan, in banda irin gidanmu ɗin ban san inda gaskiya zan iya cewa wai ga wani waje nan suna saka yara suna karatu tun da ƙanƙantan shekarun su ba. To wannan abun yasa na ɗan yi daban da, e sa'anni na a lokacin. To ina tunawa, da yake na zama ɗan Shi'a a lokacin to in an je aji ana maganganu, ni zan dinga maganan Shi'anci. Ina maganan Shi'anci to kamar yanda ka sani akwai Wahabiyya. Akwai wani bawahabiye ko in ce Wahabiyawa in ina maganan Shi'anci sai su dinga nuna kaman basa jin daɗi suna kukkushewa. To sai ya zamana da su ɗin muna musafaha ɗin. In suka kawo bayani sai in ɗauko bayanin da zanyi counter attack in danne su. To lalle mun yi haka. Akwai wani ina tunawa wani bawahabiye Naji yana cewa akwai wani Albani, Albani na Najeriya wanda ya mutun nan ba na Albania ba. Wai akwai wani lokaci Albani ya ɗauko wani littafi Naji yayi kaca-kaca da su. Ba zan taɓa manta wannan maganan ba, na ƙara ganin daƙiƙancin wannan. A littafi ɗaya zaka yi fata-fata da aƙidar mutane? Wannan irin jahilci ne. To ina ji dai haka dai shi ɗayi muka yi ta musafahan da shi har ya, har ya zamana dai mun daina yi. Kowa, kowa ya tsaya a kan inda yake kawai. Tunda ya gane a dalilai ba zai buga ni da ƙasa ba. Ni kuma na san ashirme yake ba zan ƙyale shi ba. Sabida haka, haka dai haka dai an san ni ɗan Shi'a ne, in ana magana zan dinga wurga Shi'anci a ciki. Marasa jin daɗi suna ta rashin jin daɗinsu. To ka gani? To wannan kenan. To sai kuma ina tuna wani lokaci akwai wani lokaci da jimawa ina cikin mota zan dawo Kano daga makaranta Kazaure. Sai ake wani magana nan ma na sa baki nace wannan magana a kan.

Eh, lallai ya danganta. Amma dai, a tsari na yanda nake kan. Tsari na shine zanfi matakala, son hawa matakala saboda me? Saboda ai ni ina son dingayin physical act. Ina son in dinga motsa jiki. Duk wani abun da zai sa jikina ya motsa to ina son wannan abun saboda babu abun da ya kai shi tabbatarwa da mutum lafiya shi motsa jiki. To kaga hawa matakala yana ɗaya daga cikin hanyoyi wanda zaka motsa jikinka zuciyan ke zama yana harba jini sosai. To in dai naga matakala tabbaci na fi haurawa kuma ina haurawa da gudu gudu ne saboda kirji, saboda zuciya na ya dinga harba jini, jini ya tsinke zaman ya zagaya jikina cikin sauƙi. To wannan ke nan. Bayan haka kuma kaga cinyoyi na? Su ne za su yi ƙarfi kuma. Saboda ai muscles ɗinnan su ne suke ba da daman hawa matattakalan kuma da gudu. Yi da gudun nan yana ƙara ƙarfin motsa jiki ɗin ta yi da ƙara wa muscles cin cinyan ƙarfi da dakkewa. Eh, to amma in ya zama na kawai wani emergency, emergency wani abu sauri, sauri urgent, urgent abu to nan kam nakan hau lift. Kawai dai saboda maybe ana jira na ko mun yi alkawari da wani ko wani abu ne makamantan wannan. Amma idan dai babu wannan, ah magana matattakala ne. Saboda kamar yanda na faɗa motsa jiki. Motsa jiki ne babba saboda kana ɗan fara yi kana fara yi zaka ji ka fara yin haki. Zaka dinga haki. To kaga tabbacin ya taɓa ka ke nan yanda ake so. Domin haka ya samu, balle ya ce kana yin shi kullum kullum. Ai ka samu wani hanya ne na ƙarawa kanka lafiya. Eh, ba abin wasa ba ne. Abu ne da ya kamata a riƙe shi hannu bibbiyu. Kawai dai inda za ya samu matsala idan misali mutum yana da nauyi ya tara jiki ya ƙiba da yawa. To gaskiya nan kam a hankali, a hankali zai fara yi domin za a iya samun matsala. A matsayin shi na mai jiki mai nauyi, ƙashin shi da miye me zaka samu sun ɗan gaji. To inya zo ya na wannan aikin zai jikkata jikin nashi sosai. To amma idan ya zamana, ah ya fara in ko da tafiya ne a ƙasa a hankali a hankali yana tafiya a flat ground haka. A hankali a hankali yana yi. To idan misali wani ya bi jikin shi to zai iya zuwa ya fara taka matattakala a hankali a hankali shi ma. A hankali a hankali yana yi har jikin ya saba zuciya ya fara canzawa. To kana tafiya a hankali a hankali sai, sai ya fara kuma a hankali a hankali ya fara gudu nan ma. Ya fara gudu akan lifting. Ko kuma in ce ya fara yi da sauri, sauri. Sauri, sauri yana sauri, sauri yana sauri, sauri a hankali a hankali jikin ya fara sabawa nan ma nan ma sai ya, sai ya matsa gaba ma'ana sai ya fara gudu ke nan. Sai ya fara hawa da gudu lift, lift ah matattakalan. To kaga in yana haka zai zama na hatta ƙiban ma da yake da shi zai fara rage wa. Saboda ai wannan exercise wannan motsa jikin yana ƙona kitse. Eh. To kaga a hankali a hankali yanayin zai zo ya fara gudu akan lift akan matattakalan. Yau da gobe kullum yana yi yau da gobe jikin shi ya saba sosai kaga su ƙashi da meme ɗumma sun yi ƙarfi sun saba. Amma misali ya ce bai taɓa yi ba kuma yana da jiki ya zo ya hwara hawa da gudu. Ah akwai matsala. Ba haka yake yi ba. Akwai matsala. Abun daki daki ake bin shi. Da ma ba shi da jiki ne to shi ne zai iya farr kawai ya hau ya fara gudu. Amma inda jiki akwai hatsari ne saboda yana kusa da jin ciwo da zaran an samu matsala. Eh, saboda muscles ɗin shi da miye they are weak shi ya sa. To amma ka ga idan a hankali ya bi ya saba jikin ya gina shi a hankali ya fara saba wa to in sha Allahu ba wani matsala da za a samu. Eh, wannan ke nan. So ni kam gaskiya tun da Allah ya saba ni da irin wannan jikin matattakalan nake bi saboda kullum da'imar na kasance a kan motsa jiki.

Tab gaskiya fa. Kaga mu anan yankin mu na Afirka, Afirka ma yammacin Afirka a Najeriya kuma Najeriya ma Arewa. Ko da yake zan iya cewa Najeriya gabaɗayan ta tunda miya kuka ce. Tab. Ai, wato kun san muna da miyoyi kala kala. Amma, eh, cikin sauƙi. Wanni zai iya gano wanda yafi so, wanni kuma in iri nane zai ji wannan, ya ji wancan, ya ji wancan, ya ji, ya ji ka. Kaman dukansu sun fi daɗi, suna da daɗi ko kuma sai ya ci wani sai ya ji ai wannan ya fi wancan daɗi. Irin haka ne. To yanzu dai ni da ma'anan, eh, yankin na Arewa, miyoyin da muka fi sani shine miyan kuka, miyan kuɓewa, miyan yakuwa, miyan alayyahu to sai miyan lalo da karkashi da kuma akwai wanda ake cewa mambai. Da kuma sai jan miya da kayan miya. Sai wannan sai muna amfani da egusi ma. Ka gani? To yanzu a cikin waɗannan da na lissafo, wanda na ke so ya fi ɗaya gaskiya. Yanzu ka ga irin kuka, in aka yi mishi haɗi, samman aka sa mishi daddawa ya ji, aka haɗa shi da kayan miya ya yi zaƙi. Ka, ai daɗin da wannan yake yi sai kunnen ka ya yi rawa. Ko ya fita ka ji kamar ya fita ya dawo tsaban daɗi. Wannan ke nan, miyan kuka ke nan. Bale a ce ɗanɗan da gargaza nama ashin shi. Ko naman tsuntsaye ko na rago. Oh boy! Daɗin da yake yi ba a magana. To haka kuɓewa. Kuɓewa shi kuma ina tunanin tun ina yaro akwai wani miyan kuɓewa da mama na take ɗanyen kuɓewa ne sai shi ma ta haɗa shi. To wannan naman ta tana haɗa shi da kayan miya ne, ya ne. To babban dai abin da nake tunawa shi ne tafarnuwa. Tafarnuwa yana ji sosai. Saboda haka wannan tafarnuwan sai yasa ni na yi ta cin tuwon da miya. Saboda ina son tafarnuwa. Na yi sa'a. Tun ina yaro, mama na tana amfani da tafarnuwa kuma ni ma sai ya zama ina min ƙanshi saboda akwai mutanen da su tafarnuwa wari yake musu. Abin mamaki. Ina tausaya musu. Sun yi masa inda daɗin ɗanɗano da ƙanshi da kuma matsayin shi na magani. So in tai wannan miyan, abin da nake tunawa tana sa tafarnuwa sosai ya ji. Da zarar ka fara ci za ka ji tafarnuwa yana tashi. To wannan ma ba ƙaramin son shi ne yake ba wannan miyan. To haka in ka zo ta na yin na yakuwa ma. Yakuwa ne za a haɗa shi da gyaɗa a ciki. Sai ya dafa. Kai, nan ba. Kawai dai shi ɗan matsalar shi ɗan tsamin da za ka ji ne kaɗan. Wannan shi ne kaɗai problem ɗina da shi. To shi ya sa na fi son alayyahu. Ka ga shi kuma alayyahu shi ma ganye ne amma shi ba shi da wannan tsamin. Shi ɗanɗanon shi za ka ji shi daidai. Ba ɗaci ba, yauwa. Kun ga nan ace ɗaci ma na tuna da shuwaƙa. To akwai shuwaƙa ma. So ba ɗaci ba, tsami. Tsaka tsakiya. To yana da daɗi inya sa mu tuwon shinkafa. Sai miyan busasshen kuɓewa. Akwai busasshen kuɓewa kuma. To shi ma haɗin da ake mishi irin na kuka ne. Za a samu daddawa da kayan miya a haɗa shi. Shi ma za ka yi shi. Haba malam. Ba a cewa komai. To gaskiya sauran da ba ina gaba sukai waƴannan ba kaga kamar lalo. Shi wani ganye ne. Haka ni dai lalo dai yana daga, yana baya baya a cikin miyan da na sani. Miyan da suke min daɗi. Duk da dai na ji ma ban ci ba yanzu. Karkashi ma haka. Karkashi gaskiya karkashi da lalo ba suke wai wannan da na lissafo ba. Eh. To ka ga sai egusi ma. Egusi ma ka ga yana da daɗi, yana min daɗi sosai sosai. In ya samu tuwon shinkafa ko sakwara. Eh. Ba a cewa komai. To shi kuma shuwaƙa ɗaci ne da shi amma ana wanke wa. Za a wanke, a wanke, a wanke don a rage ɗacin. To shi ma in ya samu tuwon shinkafa. Haba malam. Ba a cewa komai. Saboda haka sai na zaɓi miyoyi sun kai uku. Ka ga akwai kuka, akwai kuɓewa, akwai egusi, akwai, ah, busasshen kuɓewa akwai.

Eh lallai ina amfani da daftarin kuɗi. Amma da yake ban zama kamfani kai tsaye ba tukunna, duk da akwai shirye shiryen da nake tayi na zama mai mallakan asusun kamfani a banki. To a haka ma a account na ɗai-ɗai kuma, daga lokaci zuwa lokaci ayi bankuna suna turo, suna tambayar mutum, yaya kake so a dinga turo ma daftarin kuɗi? Ah baya wata, wata ne, ah baya wata biyu ne, wata uku, ina ji har wata shida ko shekara. Sannan ta ina kake so a turo ma ta email ne ko ta SMS ne? Ga shi nan dai message. To duk ta nan ana iya sanarwa da mutum daftarin kuɗin shi. Yanzu bana manta a cikin kwanakin nan ina ga be wuce sati ɗaya ko biyu haka tura danni ina in ba manta ba lokacin na zaɓi cewa da suke tambaya, yaushe bayan wane lokaci kake so a dinga turo ma daftarin kuɗi? To nakan lissafa naga buƙata na da daftarin da kuma lokacin da ya kamata ya zama na an bani daftarin. To in na duba sai na zaɓi lokaci saboda ya dai-dai da buƙata na, na wannan lokacin. To kamar yadda na faɗa da yake account ɗina bai gama zama, ah abun nan na kamfani ba kai tsaye. To ban cika damuwa da daftarin kuɗin ba saboda ai nasan nawa nake da shi account, nasan nawa nake kashewa, nasan nawa imma ana bina bashi misali, nasan nawa ake bina bashi. Dan akwai lokacin dan kuɗina ya yi karkaf. To kuɗin da za a cire ma kuɗin su ATM card da kake amfani da shi, da sauransu na SMS, da nawa ye. Suna so su cire kuɗin amma ba ka da shi saboda haka sai ya shiga negative, sai ya shiga negative wannan figure ɗin. Sai ka ga ya dawo minus. A'a ɗari biyar, a'a ɗari huɗu. Haka dai in ka haɗa dai lissafin abun da suke cirewa na, eh services da suke bayarwa yana kaiwa ina da kusan ɗari biyar. Za a cire na message, za a cire na notification wanda ake tura ma ta email, za a cire na ATM card da kake amfani da shi. Ka ga abu wajen uku kenan. To ana abubuwa uku suna cire kuɗin da ina ga ya kai ɗari biyar. To a duk lokacin da ka buƙaci daftarin, to a cikin daftarin za ka ga shi wannan lissafin da na faɗa yanzu. Za ka ga, ah kudin da ake bin ka na services inda suke bayarwa. Wai nan guda uku nan lissafin ATM card, messages, notification da wanne ne ma ɗayan? Notification da email, yauwa! SMS ta waya. Sannan ATM card, yauwa kuɗin ATM card da kake amfani da shi. Duk da dai yanzu ni rabo na, ina iya amfani da katin na, na wannan bankin na manta. Amma duk da haka baya hana su dinga cire min kuɗi. To! To shi ya sa ban cika damuwa da a turo min daftarin kuɗi ba saboda kuɗin nawa ba wani da yawa ba ne sannan nasan nawa nake kashewa, nasan a ina nake kashewa. So sai ya zama na gaskiya kafin na tambayi daftarin kuɗi ana jimawa. Sai ya zama na wani lokacin da nake bukata man sai dai na biya wani kuɗi na musamman su cire min saboda in kana so a turo ma daftarin kuɗin sai ka biya da kuɗi, sai ka ba da kuɗi in dai lokacin da ka tsara bai yi ba. Misali ace yanzu yanzu haka ina so naga daftarin kuɗi. To sai sun cage ni ina ji ya kai ɗari biyu. Sai a tattaro daftarin a tambaye ka na shekara ne, wata shida ne, wata tara ne, wata takwas ne, wata biyu ne baya ko wata ɗaya. Duk dai akwai yiwuwar ama option su. Sai ka duba ka ga wanne ne to ka gani. To wannan kenan. Amma yana gani yanda mutum yake da shirye-shirye nan gaba zai dinga buƙatan daftarin kuɗin sosai.

Wai wai wai caɓ ai sosai ma, sosai ma. Tun daga shekaran 2012 na fara sanin wannan shahararren kamfanin nan AliExpress. To lokacin dai ina Najeriya, ah banyi order kayan ba lokacin ina tuna ni ko na yi ne? Na yi. Ina ji, ah banyi ba a lokacin. Na dai san AliExpress, to banyi order kayan ba a wannan lokacin 2000 wuraren 12 kenan, late 2012. To a lokacin na fara sanin AliExpress ta hanyar wani abokin wani makusanci na haka. To sai ya zamana, daga lokacin da na san AliExpress ba da jimawa ba, sai na tafi Malaysia. To da na je Malaysia ne, bayan na samu ido na ya buɗe a kan kayayyaki masu kyau. Sannan na gane taste ina, na gane kayan irin wanda zasu yi fitting ɗina, to sai ya zama na, sai na hau AliExpress a nan zan ga kaya kala kala saboda ni gaskiya ina da ruwan ido. Eh, ina da irin tsanani wajen zaɓen abu mai kyau, sai na ƙure maneji. To gaskiya yawanci a nan ma inda nake a Najeriya lokacin zan iya zuwa kasuwa ban ga irin kayan da nake so ba. Saboda haka samun AliExpress da na yi ba ƙaramin daɗin shi na ji ba. Saboda, duk irin kayan da kake so duk irin taste ɗinka akwai. Saboda haka, a lokacin nayi fara order kayan 2013, na siya kaya da dama, kayana da yawa yawanci, AliExpress ne riguna da wanduna duka. Amma dai, in za'a irga har zuwa yau, wandunan sun fi yawa gaskiya. To ana nan, ana nan, na sayi takalmi ɗaya, na sayi takalmi biyu, na sayi takalmi uku. Shi na farkon irin design ɗin shine na military boots ɗinnan ne amma cikin da laushi. Su kuma biyun su ma ba military design bane, amma sneakers ne masu high heel. Abun masu high ankle kai sorry. Eh, design ɗinsu was unique. Kai, na more abubuwan nan sosai. Na sayi da brown, na sayi blue. To haka in ka sa su chip chip, takalman gwanin sha'awa malam. Ban taɓa ganin mai irinsu ba ma dai har a Malaysian da Kano da na dawo duka, ban ga mai irinsu ba. To shi wannan boot, military boot ɗin na jima da shi tun 2014 fa har sai zuwa 2025 ɗinnan ne, na haƙura da shi. Although an ɗan mishi gyare-gyare. Na shiga ruwa da shi na yi min-- takalman akwai quality. To haka in ka zo wajen wanduna malam, ni wanduna ina son wanda ta sama sun buɗe ta ƙasa sun yi tapering. Saboda inda yayi tapering ɗinnan to in ka sa takalmi a nan za ka gani. To na dinga gani irin wa'innan wandunan ina saya. Shi kenan, ana nan, ana nan, akwai wani wanda muke tare shi ma yayi sha'awan ya sayi kaya ta AliExpress. Muka yi amfani da katin shi aka saya, da ya zo, dama nine sabo nine farkon zuwa gidan. To ana nan, ana nan dai, har na dawo Najeriya na dawo Kano, to ni sai na ɗauka a Kano bamu da wannan facility ɗin da za ka samu ka yi order kaya a turo masu Najeriya. Na ɗauka, tunda ba mu da tsari ko me mu sai a hankali. Nai shuru, sai can, ashe akwai wata ƙanwata ita kuma ta san yanda ake, ita ta ji ma ma tana sayayya ta AliExpress. Ta ba da abun nan, eh address ɗin post office. To sai ya zamana ta post office ake turo wa. Ina ganin wannan address ɗin na ce alhamdulillahi, to tun daga lokacin, nayi order kaya sosai gaskiya, musamman wanduna nayi ordering wanduna sosai. Suna da yawa, kuma lokacin naira bata mutu sosai kamar yanzu ba. Da takalma ma na sayi takalma ma. Na sayi sandals, na ƙara sayan wani boot. Eh, to ana nan, ana nan, sai azzalumin shugaban nan Buhari, da ya zo ya hau mulki sai ya dakatar da amfani da mastercard online wajen yin sayayya. To wannan abun ya cutar da ni sosai, ya sa kayana sun kusan ƙarewa. Gashi na saba da wa'incan. Wannan kuma in na je kasuwa in samu ma wanda nake so aiki ne. Saboda haka, haka, dai mutum ya yi ta mane ji dai, yayi ya lallaɓa kasuwa ya sayi wanda ya ga dai dama-dama, ya ra--

A'a ina yi, ina yi duk dade da nake ƙarami. Mama na ta yiƙoƙarin hanani sabawa pillow don ina zaton tana ganin, amma ina zaton haka ne ita tana ganin kamar kwanciya a kan pillow zai cutar da wuya na ne. So lallai ina tuna wa da nake ƙarami, mama na tana ɗau ke pillow ba ta bari ina kwanciya a kan pillow. Don inda na rasa ina ta samo wannan lissafin ce wa, kwanciya a kan pillow yana cutar da yaro. To ana nan ana nan dai mutum yana ƙara girma, idan shi yana ƙara buɗewa, yana ƙara zama idiosyncratic, yana da na shi ra'ayoyi. To sai ya zama na amfara, na fara amfani da pillow ɗin. Kai matashin wuya ɗin sai ya zama na fara amfani da shi. A hankali, a hankali dai lokaci yana tafiya, yana ƙara sawa da shi. Haka dai haka dai har ya zama na na yi miƙe da kwanciya da matashin wuya ta yanda yanzu akasin abun da mama na ta ɗaura ni haka yanzu shine nake tafiya ake. Rashin matashin wuya zai sa inji kai na wuya na ya takura saboda in ka kwanta fa ba pillow wuyanka sai ya lanƙwashe. Kan ka zai sa wuyan ya lanƙwashe bai miƙe da kyau yanda ya kamata ba. Amma idan ka sa pillow to zai daidaita, sai ya zama najikin ka ya miƙe sack daga kai zuwa ƙafa ya zama straight. Yana nan daidai yanda Allah ya halicceshi. To akwai wani lokaci na zo, a gwambe da jima'a kwanaki tun 20 ko 19 ne ina ji ko 2020. To na zo in da naci lokacin akwai makwanci amma babu matashin wuya. Saboda haka a take sai na fara tuna ninto ya za yi don wannan kwancin bazai yiwu ba. Lokacin ni da wani ƙani na ne muka je. Na fara tuna ninto ya za yi. Kwanciyar nan fa ba zai yiwu haka ba. Saboda haka sai na, sai muka fita. To ina tuna lokacin kusa da inda nake akwai wani shago suna saida irin carpets dinnan haka. To a lokaci guda kuma suna saida irin su matashi da wani abu da ake ce mashi dindinne ko mene sunan shi wani abu da zaka gan shi. Masarautu, masaraucin gidan sarakuna suna amfani da shi. Na manta sunan shi. Shi idan za ka ga hatta a cikin fata ake ɗinka abubuwan laushin. Eh to ba wannan na saya ba irin dai na kamar na kujeru dinnan ƙanana haka da aka gansu. Wanda kusan kanka in ya hau kan pillow kusanya cinye pillow gaba ɗaya. Kaɗan ne zai rage. To sai muka sayi shi guda biyu. To ina tuna lokacin ma, eh gadon mu ma ainihin bargo ne. Muka zo da su guda biyu saboda dama na san babu katifa. Saboda haka sai na karɓi wasu barguna a wajen mama na muka taho da shi. Sai ya zama na shi ne gadon mu. Sannan matashin wuya nan shi ne. Shi ke nan muka ci gaba da amfani da shi. To har yau dinnan indai ina gwambe, indai ina gwambe to wannan matashin wuyan da shi nake amfani. Ko yau dinnan da safe da na tashi jiya daddare zuwa yau da safe a kan shi na kwanta. To kawai dai abu ɗaya da yake fuskanta shine ban taɓa cire yadin jikin an wanke ba. Wannan babban alama ne na ƙazanta. Na gagara cirewa a wanke. Amma in sha Allahu akwai wan da ya ke min wanki in ya zo, zan cire in ba shi a wanke sannan tun dayan zu ana iska zai bushe da wuri. Eh wannan kenan. Shi ma bargon nawa da nake yin gado da shi shi ma tun wancan lokacin da nake gaya muku 2020 din ban taɓa wanke shi ba. To kaga sai a haɗa da bargon da gidan matashin a wanke su. To amma kafin a yi haka tun da shi ne bargon gadona dole sai na samu wasu. Wanda in an wanke wannan kafin ya bushe zan shimfiɗa wannan. To shi ne yanzu lissafin da nake yi. Eh.

Wannan tambayan sai ya tuna min da yarinta. Lokacin da nake yaro yana daga cikin abun da yake ban mamaki inuwa. Wannan gashi dai ba madubi bane amma kuma za ka ga hoton kanka a ƙasa ko jikin bango ya danganta da inda kake da san da kake kuma da inda rana yake kallo. To abun ina yaro yana bani mamaki. In na tsaya jikin bango in rana ya hasko sai in ga ga inuwa na a jikin bango na ce, "har nayi ƙoƙarin taɓawa." Ya tuna min da wani experiment da na ga anyi an shigo da abun nan mirror madubi sai aka kawo shi inda dabbobi suke. Wani wajen dabbobin dawa ne, dabbobin jeji wani kuma na gida. To in suka zo da yake ba su saba da madubi ba in suka zo sai sun zo sai suka kama wani ne yake zuwa. In sun zo kaman za su ci karo da abun nan ɗin sai suga. Wannan fa ba waye abu ne mai rai na gaske ba fa ba su san reflection bane. To akwai wanda ma yafi bani dariya da yake mirror madubin da akasa be wuce faɗin inci ko ɗari ba haka. To in ya zo yana bi yana tafiya yana tafiya ta bangaren tsayi ta faɗi yana tafiya yana tafiya yana so ya ga ina ne ƙarshe. Yana zuwa ƙarshen madubin sai ya ga kuma abun ya ƙare. Da yana bin reflection ɗin ne yana so ya ga wai ko za su haɗu. Idan yabi yabi yabi in ya zo ƙarshen dungum jikin mirror sai ga reflection ɗin ya ɗauke har sai ya bi ta gefe ya ga wai ko zai gan shi ta baya. To, to nima makamancin haka ne. Saboda yarinta rashin wayo, rashin sanin yadda abubuwa suke kamar yadda dama bahaushe ya ce, "Yaro sabon mutum." To lallai ina yawan kallon inuwana ina mamaki ina ta'ajibi cewa to wannan kam gashi de? Ni kam na san kaina ina taɓa kaina ina jin fata da kashi da gashi da meme da yatsu da sauransu. Shi kuma wannan sai in gan shi a ƙasa. Wani zubimma yawanci ma ba za ka wai duhu za ka gani amma da shape da form. Ba za ka ga yatsun ka inba ɗaga su kayi ka ware su ba. Ba za ka ga reflection din su da kyau ba in ka bar hannunka a haka kawai a haka za su tsaya. Amma in kana so ka ga reflection ɗin su da kyau sai ka buɗe. To wannan kenan. To ana na ana na mutum yana ƙara girma dai yana ƙara wayo sai yana ƙara ganewa ok. Lallai fa abun da mutum yake tunanin ba haka bane. A hankali a hankali nima dai na fara ganewa tunda ni ɗan adam ne zan fi wadannan dabbobin saurin ganewa. Tunda kullum ina zama cikin mutane kuma ina ganin yanda suke amfani da madubi ɗin so sai na gane ok ashe wannan fa ba, ba abun da nake tunani bane. Nima da ina tunanin irin na dabbobin cewa to wannan kam waye ne kam? Curious curiosity waye ne wannan? Ina to jin wannan a raina. To, to shekaru dai kam yanda kuka sani mutum ya ƙara girma idan shi ya buɗe ya waye. Sai ya gane ga yanda haƙiƙanin al'amura suke. To ka gani wannan kenan. To haka a cikin irin lamari na yarinta ma akwai wani lokaci ina yaro wasu suka ce in ɗebo ruwa a kwando. Kai in na tuna abun nan ina dariya. Ce in ɗebo ruwa a kwando ni kuma zuciya na ɗaya na karɓi kwando sai na je na ɗebo zan kawo sai ruwan ya zube. Sai na je na ɗebo kafin na gane wannan abun an ɗauki lokaci sosai suke ta min dariya. Ni kuma har ga Allah ni a raina ina ganin ai zai yiwu ai. Ga innocence na yaro ina ganin ai zai yiwu ai sukayi ta yi min dariya sai daga baya yanzu in na tuna abun nima na yi dariya in ce kai yarinta kenan. To wannan yana daga cikin abun da yarinta yake sa mutum yake ainihin ta'ajibi mamakin abubuwa da kuma ganin abubuwan da ba za su yiwu ba matsayin za su yiwu. Yanzu ba yarinta ba ya za ayi kayi tunanin inuwan kan nan ko kai ne shi ko shine kai ko ya ne. Musamman kuma da yake ba ka gani tunda shi duhu ne. Silhouette ne ake cewa da English. Silhouette. iYa kacin abun da zaka gani kenan form zane zanen jikin inuwan shi yake.

To, wannan dai kamar yadda kuka sani, mu anan nahiya na wannan duniyan. Afirka, Afirka ma, Afirka ta kud-- tayamma. Sannan tayamma ƙasa mu Najeriya. Kun san abubuwa sai a hankali. Wurare ne malamza ka gani ba tsari. Kaga bula a hanya, ka ga kwata abuɗe ruwa yana kwarara na datti, ka ji yana wari. Aaa, kaga ana fitsari, indai wannan abubuwa. To amma dai gaskiya ne inda nake nan, aaa, akwai sauƙin wani abubuwan sosai da yake, irin dai a Najeriya anguwan haka gaskiya. Cikin gari ne sosai na wanda akwai cigaba compared to sauran wurare. So anguwan, aaa, sunan shi Federal Low Cost. Eee, to anguwane wanda ya shahara da cigaba. Saboda asali da anguwan ya shi ya shi ne fa aka yi ta yanka filaye ana sayarwa lokacin ana sayanshi dubu ɗari kaza, dubu ɗari kaza na naira. Ana ganin shi banza banza ashe, ashe zai zama goldmine ne, ba a sani ba. Wasu sukayi ta saya, musamman Kiristoci na Gombe sukayi ta saya, sukayi ta saya. Shi ya sa a yau za ka ga kamun sunfi yawa a angon. Saboda su sukayi ta sayen shi lokacin. Fulanin mu masu gona suna ganin sun samu riba ruku-ruku, sukayi ta sayar da gonanakinsu. Su kuma sukayi ta saya. To yanzu yau ya zama a cikin Gombe hatta GRA ba zai nuna mishi tituna ba gaskiya. Ka ga dai GRA shi ne cat. To GRA zai wuya nuna Federal Low Cost, aa, tituna. Eee, saboda akwai su. Kawai in da ba titi wuraren da za ka gani irin layin dinnan ne inda gidaje suke. Wani wajen za-- wasu wuraren za ka ga ba. Yanzu kamar nan inda nake, layin da za ka shigo gidan da nake babu kwalta amma kana tafiya kaɗan za ka hau kan main kwaltan. Wannan daga kwaltan za ka sauko ka shigo layin da gidan da nake. Eee. So a layin da nake anguwan mu sunan shi Federal Low Cost. Aaa, in ana magana yana yin samun wuta a garin Kab, babu inda yakai shi. GRA ne da su GRA da sauransu a layi ɗaya suke wajen samun wuta. Sannan layin da nake, an ɗan shuka bishiyoyi haka. Akwai bishiyoyi kaman biyu zuwa uku haka a daidai kan layin da nake. To amma bayan nan yawancin dai a unguwar mutane basu cika shuka bishiyoyi ba, sai wurare ɗaɗɗaya haka za ka dinga gani ɗaɗɗaya. Though akwai wani waje nanan da na je ana rakoni. Muna dawowa da na ga wannan layin yadda ka san ba a Najeriya ba ma saboda yadda aka ƙayata shi da bishiyoyi. Shi ma duk dai Federal Low Cost ɗin ne amma na ɗan tafiya daga inda nake. Zai yi tafiyan kamar minti ashirin haka. So Federal Low Cost in general kuma waje ne wanda tudu ne da gangara kamar yadda yake garin Gombe da ma tana cikin kwari kwari ne haka. Daga sama in ka shigo irin daga irin su bauchi, yamma to za ka yi ta gangarawa ne gabas. Za ka yi ta gangarawa gabas. Kana gangarawa yana yin ƙasa, kana gangarawa. Shi ya sa Gombe daga can yamma in kana daga yamma to za ka dinga hango gabas ne a cikin kamar rami. Kai kuma, kai kuma in kana gabas ba za ka iya hango saman ba saboda gine-gine da meyi meyi sun tottoshe ka. So gaskiya nan inda nake, aaa, akwai shaguna kusan dai ni bai wuce tafiyan minti biyar ba bazai kai ba ma. Akwai shaguna har mu gana akwai ɗaya, biyu. Ga wani shagon me wanki da guga. Sannan kai gaba yanzu wani mai saida giya ma ya buɗe shago kuma yana saida giya sannan yana yin POS. Sannan ka gangara can nan ma akwai wani shagon saida abinci. Sannan a jikin shagon akwai wani ɗan ƙaramin shago tana saida abubuwa dai irin na gida dai. Sannan gabanta akwai wani shagon wanki shima da guga. Sannan gaba da wannan akwai wani shagon POS shima. Gaba da nan kuma akwai wani shagon mata inda suke yin kitso da saida kayan gashi na ƙarya da sauransu. Sannan gaba da nan kuma akwai wani mai saida kifi yana gasa su yana sayarwa. Eee, to yanda unguwan mu yake yake kenan.

To, wanan tambaya naku da ban ɗari, ban ɗari yake. Ajiye kwafin bayani, to ya danganta da irin bayanin da kuma wanda ake bayanin da shi, da irin bayanin da ake da kuma akan mene ake bayanin. Akwai buƙatar sanin wa'inan tukuna. Saboda ai ana yin bayanai barkatai akan komai ma. To kaga irin wannan kau ai baza ku tambaya ko ana ajiye bayani akanshi ba, akansu ba. Amma abunda misali yake da hatsari ko yake da muhimmanci ko yake da girma, eh to muna na iya ajiye su tabbas. Saboda gaba, yanzu misali, ah, mutum yana so ya sayar da wani abu da yake da shi ko wani asset, wani fili ko wani mota ko wani me. To misali ace ka samu wanda zai, za ku yi ciniki da shi. To amma watakila ace ka ɗan samu bayani cewa yana ɗan kolo kolo da wuru wuru. To kaga wannan kuna bayani, tabbas zaka ajiye kwafin bayani saboda duk maganan da ake zama na akwai backup dinshi. Zaka iya nuna wa hatta ko kotu za je yanayin ya cuce ka, wannan kwafin bayanin da kake da shi zai kuɓutar da kai. To kaga irin wannan kam akwai buƙatar ajiye su. Amma misalin irin na abokanai ne wanda an saba ka goggoɗa su, ka yarda da su. Kaga wannan babu buƙatar wani ajiye kwafin bayani. Amma irin wancan ne da na faɗa. To wannan kam ai sosai ma. Yanzu misali kwanaki akwai wani inda nake da fili. Kawai sai aka kira ni da aka kira ni ashe maƙwabci na ne na filin nawa. Sai ya ce min to gashi gashi fa. Wasu sun kira shi, sun ce inda filin shi yake wai na su ne. Na su? Eh. Wai na su ne ko ince na shi ne. Wai ya saya tun shekara sha takwas baya da ya wuce. To, kaga da na fara jin wannan bayani, sai na fara ajiye kwafi saboda na gane wannan sensitive mata ne. Shikenan sai yake cewa min to tun da ni maƙwabcinshi ne, gwara ya sanar da ni saboda muka haɗa kai. Amma sun zo suna so su zalunce mu ne. Kaga za mu yaƙe su akan gaskiyar mu Allah ya taimake mu ko ba haka ba? Shi haka ne. Ya ce wani irin lissafi yake wa yana maganan wai dama akwai inda anyi wani katanga daga katanga sai ɗan titi sai filin shi wannan maƙwabcin nawa. To shi mai wannan filin shi kuma yana cewa wai maƙwabci, wai filin nashi yana daidai jikin na maƙwabcin. To shi kuma maƙwabcin nawa daga shi sai titi ka ga ba fili kenan. Daga fi, daga titi sai katangan College of Medical Sciences. To shi yayinda yake lissafi da muka fahimce shi, filin nashi ya shiga bayan katangan College of Medical Sciences ne. Saboda bayan gwamnati ta karɓi wajen shi, ya mutu ne, ya suma ne ya dawo, ya mutu ne ya dawo ya suma ne bacci ne ba mu sani ba. Lokacin da tayi ta compensate mutane ko yana ina oho ba a sani ba. So wai sai yake maganan wai yanda za fito mashi da filin shi, wai mu, mu mammatsa. Ni abun ma na gagara fa ina cewa ha, a mammatta kuma? Eh, wai yanzu misali shi maƙwabcin nawa sai ya ɗan matso. In ya ɗan matso nima sai na matso na baya na ma ya matso sai nace to wanda yake ƙarshe shi kuma ina zai matsa kenan. Abun ya bani mamaki matuƙa. To kaga irin wannan bayanin, bayani ne mai hatsari hatsari mai muhimmanci. Saboda haka wannan bayanan na ajiye kwafiɗunsu. Eh, to shikenan suka zo da wasu mutane daga Lanzan Safe da suka zo. To Allah ya so shi maƙwabcin nawa, idon shi abu ɗe yake, ya san kan wajen sosai. Sannan kuma ya haɗu da wanda, sannan ni ma na yiwa wa'inda suka saya min da filin nawa magana. Na ankarar da su cewa photo ga abun da ake ciki. Sai duka aka zo aka hallara. To da aka zo aka hallara, sai mun karɓi da su mutanen Lanzan Safe. To da yake da na ɗauka sun zo da niyyar zalunci da suka gane bayanin da su mutanen nan suka ce okay. Wato kuna nufin filin yanzu ya shiga cikin wancan, wancan College of Medical Sciences. Aka ce musu yau kuwa eh. Sai suka ce okay. To bari sai shi maƙwabcin nawa ya ce su je coaches masu duba za su ga wajen. Eh, shine suka tafi. To har yau ban ƙara jin su ba ƙara.

Eh, gaskiya ni ba gwanin amfani da sauran net ɗin sauro bane. Saboda tun asali, tun dashi na gaskiya banyi mu'amala da net ba. Mafi akasari rayuwa na gaskiya. A gida duk da akwai sauran ba wai babu ba to amma dai akwai fanke da sauransu. Ba su cika damu mutane sosai ba. To amma dai ana nan, ana nan tafiya tana tafiya, tana tafiya. Ni na manta ma a ina ne ma da farko ma na fara amfani da net. Eh, oke na tuna na kwanaki, ah, bada jimawa sosai ba a Kano ne. Lokacin mamana ne ma ta yi insistin ta, ta kura aka lallai in samu net in dinga shiga ciki. To amma ni gaskiya dama abun da ya sa ma net ban damu da shi ba. Ah, saboda ina tuna wani lokaci da na taɓa shiga na ji zafi kamar iska baya shiga ciki sosai. To ni kuma gaskiya ina da matsala da zafi. Duk da dai na gane da sauran suji dai na gwara na hakura da zafin. At some point na gane haka. So tun da na ji wannan zafin, sai ya zama na, ah, ina baya baya da lamarin net na sauro. Sai na fi mai dankali akan maganin sauro, insecticide. Eh, irin su Rambo da Mobil duk da na dena ganin Mobil ɗin da mai sauro. Rambo ɗin dai shi ne asalin mai kashe sauro kam sosai. Da wasu ma su kama da kyankyaso da sauransu. To sai ya zama na, na rungumi wannan. Da shi nake maganin sauro ne a inda nake. So ka ga in ka zo abun da yake faruwa, zaka fesa, zaka kulle windojin ka da ƙofa da ko ina inda iska bazai fita bazai shigo ba. Sai ka fesa Rambo ɗin. In ka fesa shi sai ka bar ɗakin yayi kama minti ashirin haka yauwa. To bayan minti ashirin sai ka zo ka bubbuɗe windows. Of course banda baza ka buɗe mai net nan ba. Inda ta nan in ka buɗe nan sauro zasu ƙara shigowa. Zaka basshi a buɗe ne amma da net ɗin. Ta yanda iska zai shigo amma sauro bazai shigo ba kuma warin maganin nan zai fita. Eh wannan ke nan. To ana nan, ana nan, eh a gidan mu dai main house dinmu na gombe kam. Ban taɓa amfani da gidan sauro ba. Wannan gidan da mamana take aure ne. A nan ne na tuna na samu wannan, ah, net ɗin. Eh, a nan ne na samu net ɗin. To ni na manta ma wannan shekara taka mai mai kuma babban matsala na da net shi. A dai na wancan zamanin ban san na yanzu ba tun da ya yake basonshi nake ba an samu ci gaba wata ƙila ban sani ba. Wancan dai na da ɗin sai ka samu wuraren da zaka ɗaɗɗaure a jiki kusurwa huɗu. Ina tunawa lokacin aka yi ta bubbuga ƙusa, ƙusoshi a jikin gini saboda wai ya samu inda za a ɗaɗɗaura. Wannan abun ma ya bani haushi sai na ga abun ya yi wani iri. Ya zama wani babban aiki, ya zama wani kayan gabas. To wannan ma yana dagacin abun da yake kashe min gwiwa. Da ya kamata ne ace anyi na zamanin yadda kawai zaka maƙala shi daga sama. To ka ga maƙala shi daga sama inda zaka iya maƙalawa, ah, fanka ne a wajen. So nan ma inda zaka maƙala sai ka ƙara samu wani waje wata ƙila yanɗanya ma buge bugen. Eh gaskiya, ah, net gaskiya net na sauro sai a hankali. Shi ya sa na shigo nafi cewa gwamma cewa kawai insecticide kawai. Shi ne zai biya ma buƙata, ba takura ta hanyar shiga net zafi yana damun ka da kuma takuran inda zaka man maƙala ka yi ta bubbugawa a jikin gini. Ka buga nan ka buga can wai don a samu a ɗaɗaure. To wannan ke nan. So kuma gaskiya bana tunanin wai a gaba in ba dai mutum bai san gaba ba amma dai a iya tuna ina a yanzu kam. A gaba ma babu abun da zai sa na sai net. Kawai dai zan dinga amfani da maganin sauro. Kuma wuraren windows za a yi su yanda iska zai dinga shigowa amma.

Kai, kai, kai to wannan tambayan ai zai fadada. An san shi zai fadada. Ai gaskiya akwai abinci kala kala da suke sa na ke jin daɗi. Sunan da dama kala kala. Diets ne daban daban. Wasu Mediterranean diets ne, wasu Levantine, wasu Oriental, wasu namu na nan. Ga shi nan dai kala kala. To a cikin dukansu, kusan dukansu ba wanda aaa ban, ban ɗanɗana ba. Saboda haka kun ga ɗanɗanona na abun da nake so zai girma mashi ma. Saboda cikin ikon Allah, Allah ya ba ni dama na je wani ƙasa, na zauna, na yi makaranta to nan, nan nayi experience oriental dishes. Eeee! Wato abincin gabacin, gabashin duniya kenan. Can yankunansu Middle East da South Asia da sauran su. Asia ma gaba ɗaya shine oriental ɗin ai. To a wannan ƙasan kuma inda na zauna Malaysia babu kabilun da babu. Akwai misali, akwai Iranianawa, akwai Larabawa, wanda suka zo su ma kamanni. Amma ofcourse su ba asalin ƴan ƙasan ba ne. Asalin ƴan ƙasan kan Malay ne da Chinese da Indians. To duk akwai wannan abinci, abincin nasu kuma duk mutu. Abinci wayanda ban ci abincin su ba Chinese ne kawai. Su kuma gaskiya saboda ina tsoron alade ne kawai shi ya sa. Idan ma ban ci aladen kai tsaye ba ta yiwu, za su yi amfani da tukunyan da suka dafa alade a dafa wani abu a ciki kai kuma ka zo ka ci. To gaskiya na ƙaura cewa abincin Chinese gaba ɗaya ban taɓa cin abinci a shagon Chinese ba. Amma Malays na ci, Indians na ci, Arabs na ci, Iranians na ci na Africans namu ne kawai ban gani ba. Shi ma da zan gani da definitely zan ci. So a na Malays ina tunawa akwai wani abinci da ake cewa Tandoori, Tandoori Chicken. Shi kaza ne ake mishi wani irin tsire haka. Ake yin tsire na kaza. Yana jin yaji in kana ci za ka da dinga jin yaji. To Tandoori nan gaskiya yana da daɗi. To amma na manta ne Chinese ne kan ku a i mean na Malays ne ko na Indians ne. Sunan ya fi kama da na Indians. Ina ganin Indians ne. Su kuma na Malaysians Malay akwai wani Nasi Goreng Ayam. Fried rice ne da kaza kaza da nama nama haka. Shi ma ba laifi yana da daɗi. To in ka zo ɓanga, yauwa akwai Pakistanis ma. Pakistanis shi ma na taɓa cin su kuma suna yin naan da, da wannan da, da naman mutton da romo. Daɗi mallam abincin akwai daɗi. Amma ina tunawa akwai wani spice wanda aaaa bana jin daɗin ƙanshinshi. Ƙanshinshi ne warin shi ne ke ji yana cutar da ni. To ina so in ci wannan ɗin amma na ji wannan sai in ji kai abun wani iri. Wani allergy nake da shi ne kome na rasa ganewa. To in ka zo ɓangaren na Arabs kuma akwai abinci kala kala. Na mammanta sunan wasu. Wallahi na manta, na mammanta abun mamaki. Ba lokacin dai to ka ga wannan kenan. To na Iranians ma na ci. Shi ma dai na manta sunan dishes din amma shi ma na ci. In na ci yana da daɗi. Haka na Pakistanis su ma da na faɗa haka na Indians duma. To a makaranta kuma in naje nanma suna dafa abinci ana sayarwa. Ga ganyayyaki, ga shinkafa, gameye gameye. Kai a wannan abincin makarantar yana mugun min daɗi sosai don ina tunawa sannan akwai vendor na coffee. Shi ma haka machine ɗin yana nan vending machine. Kawai za ka sa coins ne sai ka zaɓi irin wanda kake so. Sai kawai ka ajiye coffee sai ya fara zubo wa ya cikama. Wannan coffee dinma in na sha shi daɗi. To sai kuma wajen fast food da na fara ci amma na Ankara na dai na ci McDonald's. Wannan ɗinsu burger ɗinsu yana min daɗi. KFC ma ina ci su kuma chicken ɗinsu shine yake fi min daɗi. Sai Subway, Subway ma lokacin ina jin daɗin shi sosai.

Chabb! Lalle fa wannan tambayan shi ma ansan shi zai yi faɗi. Wai? So nawa ake amfani da wayata. Tab! To kun gade wannan sanannen abu ne cewa a zamanin mu wayar nan ya zama shine kuma ya ƙwace duk wani abu. Su abubuwa ne, su kalanda ne, su reminders ne, su memo, su alarm duka ya amshe komai. Saboda haka waya ya zama abokin kud-da-kud a wajen ɗan adam a wannan zamanin da muke ciki. Saboda haka za ka gaya yawancin 'yan adam sun zama wato kamar idanunsu yana like da screens wayan su. To komai da kake buƙata ya ɗaukan waya, lokaci ne har da lokaci da dates da maye-maye duka ya ɗaukan waya. To ka gani sannan abun da ya shafi abubuwan da kake karatu applications, a wasu dictionary, a wasu littattafai ne, a irin wannan dai kala-kala. Toh! Haka harkan neman kuɗi trading ne, sai ka ajiye ne, apps ne na bankuna za ka yi transfer, a'a ta USSD ne. So gaskiya shi wato shi waya ya zama duniya ne a dunƙule a waje ɗaya. Hakan kana da crypto assets na ma a cikin wayan za ka ajiye. So what I'm trying to say is, ka ga kullum akwai buƙatan ka yi alaka da waya na abubuwan da na lissafa. To alaka da su kuma baya yiwuwa dole sai ta kan waya kai tsaye tunda already abubuwan sun zama apps ne. Yanzu misali in za ka yi trading ma na crypto ne in ma na forex ne ka ga sai da waya. Duk da yake ana iya da kwamfuta amma wannan sai mutum ya yi ƙarfi. Mu a nan sai mutum ya yi ƙarfi so mu yawanci a nan da waya muke. In za ka yi crypto trading, in za ka yi forex trading duka ka gani. So in mutum imagine ace mutum yana trading. Ka gani kana trading fa ka yi ta ɗaukan wayan kana duba. Ka ɗauka ka ajiye na seconds ka duba, ka ajiye na seconds ka duba, ka ajiye na minutes haka-haka ce. So ka ga kenan a ƙayyade sau nawa ake amfani da waya gaskiya abu ne mai wuyan yiwuwa. Sai dai in za'ai ƙiyasi kawai misali. Yanzu misali da nake muku recording nan kunga tun ɗazu recording nan na yi shi to ina ganin fa yanzu ana nema awa ɗaya ne in bai fi ba ma. Kuma kunga ina ta amfani da wayan ne tun ɗazu. In yi recording ya ƙare na yi submitting, in ƙara ɗauka in yi recording ya ƙare in yi submitting haka-haka. Kunga na kai awa ɗaya ina haka to wannan ke nan. To ina ga kuma sauran abubuwa na abun da ya shafi neman kuɗi trading. Ko a za ka yi order abubuwan ci ne, abinci ne, pizza ne, a kayan ne za ka saya daga Ali express online abun nan shops. Ka yi order ka sai kayayyaki. A'a za ka shiga bankin ka ne, ka yi transfer ka tura wani kuɗi, a'a ka sai electricity, a'a ka yi recharging wayan ka da sauran su. So shi waya gaskiya ya zama na abu ne wanda a ƙayyade sau nawa ace ga sau adadin da kake ɗaukan shi kana amfani da shi. Ƙayyade adadin abu ne mai wahala gaskiya sosai ma. Eh wannan ke nan. To amma dai duk da haka ni ina ganin a yayin da nake ganin sauran wayan da muke tare suna amfani da waya gaskiya ni nawa da sauƙi sosai bai kai na su ba. To wasu kam fa in kuna tare gaba ɗaya hankalin su yana kan waya kawai. To kuma bana judging ɗin su saboda ga abubuwan da na faɗa ta yiyu su sun fi ni amfani da waya na abubuwa. Ta yau su sun fi ni yin trading, sun fi ni yin trading na forex, sun fi ni yin trading na crypto da sauran su. A sun fi ni amfani da bankunan su, a suna fi ni yin order sosai wa abubuwa a online shops da irin wayan na abubuwa. Yanzu kunga ni na yi order ne ma yanzu yau ɗin nan kayan za su iso already sun isa Kano. To ni da yake ina Gombe yanzu haka an sa su a mota in sha Allah suna hanya. To ka gani sai da waya, da waya ne wannan order. Yanzu suka iso zan danna na yi receiving da waya ne dole ka gani. To wannan ke nan. Sannan akwai mining da ake, ana mining cryptocurrencies a cikin apps ne wasu kuma a telegram ne da sauran su. Ka ga duk, duk yana nuna kana buƙatan wannan sosai. Eh wannan ke nan.

Tabbas, wannan kaman kun sani tabbas ina yi. Musamman, ah, akwai ranakun da mu mabiya mazhaban Ahlul-Bayti an hana mu jin waƙa. Ranan Juma'a kenan. Ranar Juma'a, kai ka iya cewa an haramta waƙa, kaman an haramta ne. Ba haramun ne in the sense that, haram ne za'a ba ka laifi-- zunubi ba, a'a, Zai saka ka rasa wasu ayyuka ne da kai a ranan. Ka gani? Yanzu misali, ranar Juma'a kun ga ranan salati ne ga Annabi da Ahlul-Bayti. To sai ya zama na, tun daren Juma'an ranar Alhamis kenan, da yamma zuwa da dare zuwa ranar Juma'a, ka yi ta buga salati, ka yi ta salati, ka yi ta salati, to ranar Juma'a da aka zo kawai sai ka ji waƙa, ka na bi, da baki ka na rerawa. Ayya! Bazan taɓa manta wannan abun ba aka ce to, duk wannan salatan da kai duk za su tafi. Komin yawansu, ka yi asaransu. Ka duba fa. Ka duba girman laifin yin waƙa ranar Juma'a. Saboda haka, sai ya zama na ƙaurace wa jin waƙa, ko rera shi a wannan ranan. To shaiɗan da yake shi kamar yanda Allah ya ce mana shaiɗan maƙiyin kune mabayyani, sai ya dinga sani in ɗan dinga yi ta zuciya. Tabbas sai inji a zuciya ina yi sai ince to in ma dai ka sani dai ban furta ba, kuma Allah shi yana aiki ne da aiki. Ana kama mutum ne da yayi aiki tukunna, ba wai abun da yake rerawa a zuciya ba. Tun da abun da kake rera wa a zuciya in bai fito ba, to ka ga babu ta yanda za'ai a kama ka. Amma idan ya fito, to nan ma fa za'a ba ka daman tu ba ne, Ka gani rahama irin na Ubangiji. Duk da dai ban san, ah, shi lamarin waƙan, za'a ba ka dama ka tu ba ne yaya ne? Ban sani ba dai gaskiya. Eh. So shi yasa ina ƙaurace wa lamarin waƙa gabaɗaya. To amma ranan, saboda shi shaiɗan yana so yaga mutum yayi asara ko ta ina, sai yake reramin shi ta cikin zuciya. Haka. To lallai yakan min haka. To amma bayan nan kuma yawanci, to babu buƙatan ma ne ta zuciyan. Tun da, ina da sararin da zan yi, ni kaɗai ne da sauran su. Kaga kawai abun da yake zuciyan zai fito. Eh. So gaskiya in ba irin ranar Juma'a ba, nan ma, da dagiya na shaiɗan, ah, gaskiya, bana, banci ka yin waƙa ta zuciya ba. Kawai zai fito abayyane inyi shi. Eh, wannan kenan. To ban san zuwa gaba ba, ko abun zai ƙaru, ma'ana abun da zai ƙaru, ko zan dawo rerawa ta zuciya ma'ana ba ranar Juma'a ba. Duk da ya kan faru mun, amma sama-sama ne, compared to ranar Juma'an ne za ka ga kamar bana yi gaskiya. Eh, kamar bana yi mutum zai gani. To amma dai yake, ah, shi ranar Juma'a shi ne ya fi zama abun tashin hankali yin shi, to mutum yana iya ƙoƙari ya ƙaurace mishi. Ta yanda dai ba za ka yi asarar salatin da kayi ba. Dan maye amfanin to ka yi salatai kuma an zo an kwashe su. Ka ga ai bai yi ba ai. Eyi, bai yi ba. Ka sha wahala. Ka bada lokacin ka ka yi ta yi wa Annabi salati, saboda shirmen sai ka zo ka ji waƙa ka bi. To ka ga zuciya ma in da niyya kabi ta zuciyan ma fa fito fa, kaman ka ɓata aikin ka ne in dai da niyya kabi. In ba wanda shaidan ne zai zo da ƙarfi ya dingama ba, kamar wanda nake faɗa. In dai ba irin wannan ba ne, ka ke bi, da zuciya to ka ga tamkar ka yi ne, saboda ai kaman yanda na faɗa ɗazu aikata wan, Shi ne abun da yake bambance, ah, mai laifi da mara laifi. Wanda ya saɓa wa wannan ƙa'idar da wanda bai saɓa ba. Ka gani? So, mutum dai ya samu dai, ya yaƙi zuciyan shi, kada ya dinga biye mata, ta lalata mishi aikin da yayi na neman lada, ko ba haka ba babban aiki irin salati Ai bai kamata ka rasa shi ba akan ko wane dalili. Eh wannan kenan. Saboda haka Allah ya tsare, ya sa duk wannan ranar Juma'a, a zuciyar ma shaiɗan ba zai samu daman sa ka ni na yi ba. Sannan ya kamata na wadatu da sauran ranaku da na ke yi, ba tare da an takura ni an ce kan na yi ba.

A'a, lallai kuwa. Ai, babu lokacin da na fi so kamar wannan lokacin da muke ciki. Lokacin sanyi kenan. Duk da ma dai mu, a wannan nahiyar namu na Afirka, sannan a wannan afrika nahiyar Afirka, kudancin Afirka. Ai, yammacin Afirka, yammacin Afirka ma Najeriya. To gaskiya wannan shekarar sanyi ya zo kamar wani, ya zama kamar wani diamond diamond. Wani lu'ulu'ulu ulu'ulu. Ba a samun shi sai jifa jifa. Yanzu dai ka ga tun da aka shiga watannin sanyin nan, tun daga December zuwa January, ya ƙirga kwanakin da aka yi ana sanyi. Da ƙyar in sun kai goma. Tsanani kenan. Tsanani kenan ko mu ce sati biyu daga December zuwa January. To ka ga wanda normally ya kamata ne ace yanzu ana sanyi gadan gadan. Amma ina abun sai jaba yake. Kaman kowane shekarar aka shigo, abun jabaya yake. Yanzu misali waccan shekarar ka ga ya fi wannan shekarar sanyi. Shekarar da aka yi kuma kafin waccan shekarar shi kuma ya fi sanyi. To na rasa mene yene ya sa. Ko da yake akwai su global warming da wayewa irin wa'inan abubuwa ɗin. Kuma abun da ya sa na fi son wannan lokacin na sanyi shine akwai wani babban dalili guda ɗaya zuwa biyu. Na ɗaya dai a cikin zuciya na ina jin wani natsuwa da kwanciyar hankali da annashuwa da nishaɗi haka kawai. Da zarar an shigo sanyi haka zan dinga jin raina emotions ina za su dinga cooking in a positive manner. Eh, wannan kenan. Sannan kuma ga sanyi ni ina son sanyi dama. Ina son sanyi sosai. Eh, ina son sanyi sosai. Kuma ka ga riban ƙafa? Akwai su kayayyakin da ma sai a wannan lokacin ne zaka iya sa su ka more kajidaɗin su in ana sanyi. Design ɗin su da style ɗin su da meye meye zai ba ka daman more su. Yanzu ka ga ko kaftani. Ina son sa kaftani amma inda zafi ne goshina ne ta zufa in na sa hula. So sai in ji mts gaba ɗaya ba na son sa kaftani sai ranar Juma'a kawai nake sakawa. Eh, to amma in sanyi ya zo, da zarar sanyi ya shiga to ko ba ranar Juma'a ba ma ina sa kaftani da hula. Saboda zafi ba zai dami ni ba. Akwai sanyi ka gani. Kuma bugu da ƙari a cikin sanyi ake samun wasu kayan itatuwa da ganyya yaki. Yanzu ka ga kaman karas. Ai yanzu ne lokacin karas. Yanzu ake samun karas sosai. Haka su lettuce shi ma yanzu ne lokacin shi. To kabeji ne ban tabbatar ba shi ma yanzu ake samun shi ne? Ko sai zuwa gaba ne shine na manta. To amma dai shi sanyi ka ga irin abubuwan da yake zuwa. Sannan ga cashew ma. Ina ta ganin cashew ana safaran shi ana sayar da shi. Duk da dai har yanzu ma ni ban ci ko guda ɗaya ba tukuna. Amma, ah, ba da jimawa ba in sha Allah zuwa gobe. Tun dan in Allah ya yadda zuwa gobe zan je kasuwa. To idan na je zan duba cashew na saya in sha Allah. Na jima ban sha ba. Tun ina ga ya fi shekara ma rabo na da na sha cashew. Eh, wannan kenan. Haka kuma, eh tafiya ma ina ga ya fi daɗi a wannan lokacin. Tafiya daga wani waje zuwa wani waje ba. Musamman irin tafiya mai dogon zango ɗinnan. Shi ma na fi jin daɗin sha a wannan lokacin. Ni na rasa gane meye ko da yake ranan na ga na ci karo da wani, ah, article da ake cewa sanyi yana saka wannan sinadarin da yake cikin ƙwaƙwalwan mutum na dopamine yana sauƙa. To ka ga dama wannan shi yake kawo natsuwa da jin daɗi. Sai naji kawai kaman an amsa min wani tambaya da na jima dama ina so in sani ban san an san ba. To na ji daɗi da naga wannan kuma naga abun ya kama hankali gaskiya. Dan to ban gane mene dalili a hankalce da zai sa haka kawai na dinga jin, eh, daɗi ba idan wannan lokacin ya zo. Abun ai daban mama yake. To ashe abun daga ƙwaƙwalwa ne. Ba wai kawai shi kenan sanyi ya zo shi kenan automatically jikina ya canza. Ah, jikin ne idan ya ji cewa ana sanyi, ƙwaƙwalwan ya ji ana sanyi to sai wannan abun ya faru. Na ce na am, Allah kenan. To amma ban san dai ko don bana magana da mutane sosai bane aƙan lamarin amma bana jin mutane suna faɗin irin makamancin abun da nake faɗa. Ko dai don ba mu yi magana bane ko.

To, wallahi murya ta. In kuka ce ƙarfi, kuna nufin kenan magana da ƙarfi. Gaskiya ba haka murya na yake ba. Murya na ba ta da ƙarfi gaskiya. A hankali ne zan ce. Eee, ko kuma yanzu a recording ina, eh, za ku ji cewa murya na ba da ƙarfi bane. A hankali ne anatse. Amma dai yana da zurfi kamar yadda Ingilishi ake cewa deep voice. Yawa wannan kam akwai muryan is deep kam. Amma ba tun magana da ƙarfi kam babu gaskiya. Don yanda nake magana nan shi ne iyakacin ƙarfin maganan da nake yi. Ko a ina ne. To kaga wannan ai ba ƙarfi bane. Kuma haka ma na ɗan ɗaga murya fa ke nan saboda recording dinnan ya dauku da kyau saboda microphone ɗin. Amma dai akwai zurfi kam kaman yadda na faɗa. Akwai deep, deep voice kam. Kuma kuna ji yanzu. Irin muryane wanda ba shi da pitch sosai. Amma yana da zurfi. To akan samu a yanayi kaɗan, lokuta kaɗan kaɗan, sa'i da lokaci akan samu namijin da muryar shi za ka ji yana da high pitch kamar na mace ko na yaro. Eee. To ni kam rabo na da irin wannan. Muryan tun ina shekara sha uku kenan. Don ina shekara sha huɗu murya nayi breaking. Ya zama haka. Akwai deep voice kam. Amma dai batun magana da ƙarfi kam gaskiya babu wannan. Eee. Kuma ina murna ina farin ciki ina yi wa Allah godiya da ya ba ni wannan murya ɗin. Saboda murya ne na namiji kam iya namiji. Eee. Ba yabon kai bane kawai ina faɗi yanda abubuwan suke ne. Eee sosai kuwa. Saboda haka kuma muryar, muryar maza masu deep voice yafi burge ni. In na ji namiji mai deep voice abun yana burge ni. Akan me murya kamar na mace. Muryar kamar na mace nan sai a hankali. Kodayake akwai wanda muryar su yana da daɗi amma dai ba kamar na mace ba. Yanzu irin Michael Jackson. Kaga muryar shi mai daɗi ne amma ba irin na mace ba ne. Yana da high pitch da sauran su amma dai kuma in kaji kasan namiji ne. Amma bambantan waƙoƙin shi za ka ji yanda, ah, muryar shi yake chachan zawa. Yanzu misali a irin waƙan shi nan na Will You Be There. Kaga wannan za ka ji murya mai daɗi, zaƙi murya kuma za ka ji murya na namiji ne. Eee. To wasu waƙoƙin kuma nashi ina ji to wannan ne ma kam yai kama da na mata. Gaskiya shi namiji ne amma kuma muryar shi akwai daɗi, akwai zaƙi sosai. Akwai wani a nan mawaƙi a nan da ake da shi a Najeriya na nan na ji muryar shi abun har kunya na ji. Wai sunan shi wai ko Ali Jita ne. Na ji muryar yanda yake na ce innalillahi wa'ina. Na ji shi kawai kamar ɗanɗodo kawai. Kuma unfortunately gaskiya sunan shi Ali ce dankare. Ali da irin wannan muryar. Anya kuwa? To ban san ko auto tunes ba ne da ake saka wa studios. Don suna amfani da wannan ɗin ma. Eee. Abun takaici ma da ni kam abun fa ya burge ni gaskiya. Ai namiji kam ya ji shi yawwa da murya mai kauri. Ko da baya magana da ƙarfi amma dai ya ji ta da kauri. Kama yadda nake magana ɗin nan. Ba yabon kai ba ne kawai ina faɗi yanda nake ne da kuma yanda nake sha'awan na ji muryar namiji yake. Kaga ne. Sai dai gwara gwara wanda shi haka halitan shi yake. To kaga wannan daban ne. Ba za ka tuhume shi ba, ba za ka ji haushin shi ba. Allah ne ya shi haka. Amma irin wannan Ali Jitan da na ji yana kwantar da murya yana so ya zama kamar na mace. Abun ya ba ni haushi. Kaga shi ma Michael Jackson tare da zaƙi muryar shi amma dai ba za ka ji muryar kamar na mace ba. Allthough akwai wani waƙan shi da shi da ƙanwar shi nan. Ba za ka gane. Akwai lokutan da sai ka mayar da hankali sosai. Sai in kana yawan ji Michael Jackson ne za ka gane shi ne ko ƙanwar shi. Muryar nasu yana kama sosai. Eee. Wannan kenan. To amma ka ga haka kuma in ka zo ɓangaren mace mata. A ji mace da muryar maza ka ga shi ma ba shi da bansha a wa kwata kwata bai yi ba. Ai namiji, na mace a ji ta da murya mai sanyi, a yi hankali, mai zaƙi wanda baya tada hankali. Don akwai wanda tana da kyau da me me amma an tayi magana kawai sai ka ji ta fitar daga kanka. Saboda muryar sai a hankali.